Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Ina shaƙatawa ne a yayin da nake tafiya, ni kaɗai cikin da ba mutane. Ina shaƙatawa ne yayin da idan nayi hutu nake komawa ni kaɗai a gefe in zauna in shaƙata in ji daɗin rayuwa na.

Kana amfani da mataimakin murya? Kana amfani da mataimakin murya? Kana amfani da mataimakin murya? Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ba na amfani da mataimakin murya, saboda ni murya na yana isar da saƙon da nake so a kowane lokaci, a kowane hali, a ko yaya.